Eh gaskiya akwai kalmomi da dama waɗanda mu sakwatawa muke amfani da su a Hausa. Mutanen irin Kano, Zariya, Katsina ba za su fahimta ba. Kamar a ce awo, awo kaman muna idan muka ce awo muna nufin eh, to su kalman eh suka nufi. Idan muka ce nan niya, ma'ana can muke nufi. Idan muka ce, fura, to su sun san fura amma basu iya bayyana tsakanin dawo da fura to su can idan aka ce dawo suna nufin fura kenan. Basu iya bambanta su, to mu muna iya, sakkwatawa mu muna iya bambanta tsakanin fura da dawo, dawo shine kafin a dama shi ya zama fura sannan kuma akwai kalmomin mu da dama waɗanda na hausa waɗanda ƴan kano ko ƴan zariya ko ƴan katsina baza su fahimci me suke nufi ba, don hausar mu ta Sakkwato ta bambanta da duk wata irin hausa da wani Bahaushe kan iya yi mu muna iya fahimtar me suke nufi amma mu ta wani fanni wasu kalmomi da muke aiki da su ba za su fahimci me muke nufi ba.

Eh to a gaskiya kuɗin wuta ni nake biya duk ƙarshen wata nakan biya don na sabon lokaci tun sha biyar ga wata suke kawo mana bil, dama sun san ma'aikata muke, muna jiran biyan albashi to daman basa takura mana duk ƙarshen wata, irin ashirin da bakwai ko ashirin da takwas ga wata idan na samu kuɗi, dama bildi na yana ɗauke da kuɗin da zan sa musu, so zan tura musu, ai clearing ɗin bildi na. Kuma ni kada ɗauki nauyin biyan kuɗin gidana bana hadawa da wani bana shearing bill da wani ni kaɗai nake biya.

Eh, to babban abin mamaki da ya taɓa faruwa da ni a hanya lokacin da zan dawo daga tafiya daga Lagos, zan dawo Sokoto. So akwai wata mata da muka taɓa dokowa. Ita matan ahm zatayi tafiya ne ma'ana ba sokoto zata tsaya ba amma tsallakawa zatayi niger. Sai muka haɗu da immigration a hanya, ake tambayar ta ina za ta je? Wajen wa za ta je Sokoto? Ta kasa amsawa, ta yi shiru. So da suka gane cewa matar tana da babban laifi tattare da ita kawai suka ce ma direba a sauke ta da kayan ta. Abin ya bani mamaki. Ya za a yi? A ce ana yi maka tambaya ka kasa amsawa. Kamar ba a cikin hayyacinka kake ba. Kana tafiya a ce za ka je wuri ba ka san ina za ka je ba. Wannan shi yana daga cikin abin da ya bani mamaki ga tafiyar da, kamannan tafiyar da nayi.

Eh to mafi yawa idan mutum ya soma aiki albashi farko da ya fara doka to zai bi dangi, ƴan uwa da abokan arziki kowa ya bashi wani abu daga ciki domin su shaida su sa albarka lalle wa ne ya fara aiki. Dama ana yi daga da uwa, uba, kaka, 'yan uwa, abokai kowa za'a san masa da kuma ƙannai kowa za'a bashi ya sheda na cewa eh wani ya soma aiki. Gaskiya wannan al'ada ce wadda a kan yi mafi yawa a nan ƙasar Hausa. Mafi yawa idan mutum ya fara aiki ko a kamfani ko aikin gwamnati to-- ko dai wani aiki can daban wanda ake biyan shi albashi duk wata ah to akan yi haka domin saka albarka aikin ya ɗore.

Ah, idan zaka tura saƙo ko takarda zuwa ga babba, ah, na farko idan zaka fara, zaka fara da gaishe shi da nuna aminci ya tabbata a gare ka. Irin gaisuwa ta, ta hikima, gaisuwa ta girmamawa da ita zaka fara sannan ka isar da saƙon da kake so ka isar zuwa gare shi. Sannan kuma in a ƙarami ne, ma'ana aboki. To gaisuwa ce irin yadda aka saba, ya kake ya kwana biyu? Ba wai sai ka girmama shi ba, tunda abokinka ne. Babu wata girmamawa da za ta shigo tsakanin ku. Amma babba ko ba a takarda ba ko a hanya ka haɗu wanda ya girme ka, yana da kyau ka girmama shi, ka gaishe shi cikin, cikin girmamawa da mutuntawa. So akwai bambanci gaskiya tsakanin saƙon babba, saƙo zuwa ga babba da kuma saƙo zuwa aboki ko kuma ƙarami.

Eh to gaskiya duk mai kiwo dole ya ajiye dabbobin gida, duk mai sha'awan kiwo dole ya ajiye dabbobin gida. A dabbobin gida suna da sha'awa a ko yaushe ka fito kaciyar dasu. Idan ka shigo ko ka dawo, sun san ka dawo, kamar kiwon. Akuya, ko tunkiya, ko kuma manya na abin da ya shafi kiwon shanu. Su ma duk waɗanga duk dabbobin gida ne, ko kuma kiwon tantabara ko kiwon kaji. To, dukansu gaskiya, ahhh. Kiwo ne na sha'awa. Idan kana sha'awa zaka iya yi. Kuma kiwo ne wanda ake samun riba sosai a gare shi. Yanzu, misali idan ka siyo akuya ta haifar maka, a shekara indai za akuya za ta samu kula, za ta iya maka haihuwa biyu. In ka yi sa'a ta haifa maka tagwaye-tagwaye kaga, za ta haifa maka. 'Ya'ya huɗu a shekara, duk akuya ɗaya. Yanzu ace kana da ranch misali inda kake keɓe su kana kiwon su. Ace ƙila kana da akuya guda uku bunsuru guda. To in dai ba kulawa, akuyan na uku zasu iya zaman, zasu iya komawa garke. Ahh. Za su iya zama garke. In dai ga kulawa, za ka iya kula da cin su, shan su, lafiyar su, ko yaushe kana kula da su. Eh, sai ka zo sai sai cikin 'yan kwanaki sai ka zamo mai garke.

Eh to, gaskiya har yanzu ana amfani da waɗannan sunaye na Ɗanjuma, Ɗanladi, da Talata. Ɗanjuma kamar wanda aka haifa ranar Juma'a. Ɗanladi wanda aka haifa ranar Lahadi. Talata ma'ana Talata sunan mace ne wadda aka haifa ranar Talata. Mafi yawa har gobe, anji mutane da dama irin mafi yawan ƙauye suna amfani da waɗannan sunayen, laƙabin sunayen rana ga 'ya'yan su. Wannan al'adar gaskiya ta jima ana aiki da ita. Ta jima kuma har gobe yawancin mutane suna aiki da su.

Eh to gaskiya yanzu idan zan yi tafiya daga wuri zuwa wuri, idan dun inda zan je baya da nisa a ƙafa nake takawa. Idan kuma wajen yana da nisa to zan yi amfani da abin hawana, zan shiga motata na je na biya bukatata na dawo. Amma mafi yawa na fi tafiya wurin biyan, biyan ƙuduri na, na fi yawan tafiya da mota amma in cikin unguwa ne a ƙafa nake takawa.